Ni gaskiya yawanci idan na farka daga bacci musamman da safe, ina ɗaukan wayana ne kawai domin in duba lokaci. Ina ƙoƙari in guje wa wani buɗe wani application ko WhatsApp ko ahh wani Twitter ina. In na duba lokaci, sai inyi ƙoƙari in maida wayata in ajiye domin in na duba lokaci nan ina sanin menene zanyi, ko zan tashi in goge bakina ne inyi alola, kokuma dan ɗan ƙara bacci ne kafin in tashi inyi hakan in ga ko lokacin sallah yayi kusa. To amma dai ina ƙoƙari bana yawan, ah duba waya gaskiya da safe haka ko saboda ma yanayin ciwon ido na. Ido na baya son haske musamman a cikin duhu na.

A'a ban cika zuwa kasuwanci ba sai dai idan kamar zan je kasuwa dai siyan abu. To shine kaɗai abun da yake haɗani da kasuwanci. Amma ni a ina zuwa dai in aiki ne na wuta haka amma gaskiya bana yin kasuwanci ba wai ni dai in saida abu bani. Sai dai ni na siya gaskiya wajen mutane.

Kashe kuɗi a wurin bukukuwa ni a gani na baya da wani amfani sosai. Aaa, ina gani gwara mutane su ajiye kuɗin nan si wani abu mai mahimmanci da shi. Waƴanda kuma suke gani suna da kuɗin sosai, aa, su suyi amfani da wannan kuɗin su taimaka ma wayanda ba su da shi. Aa, wasu saboda kawai, aa, su nuna cewa suna da shan nan ko kuma ai tunanin suna da shi ba malalai suna da shan ba. Za su iya su ciwu bashi ma su, aa, kashe kuɗi su, aa, biki irinna fina ficewa kunya dinnan domin kawai a ci suna da shi ko kuma suna jin daɗi. Aa, bayan kuma anyi biki su zo kuma a zo ana cikin wani hali na ƙunci ko talauci ko wani abu makamancin haka. Sabida haka gwara dai ai, ai hukari a dai dai ta yanda ake kashe kuɗi a wajen bukukuwa shine mafi, mafi a'ala.